Eh, ina sanya agogon hannu saboda duba lokaci, da kuma yana daga cikin ado na ɗan adam. Agogon hannu yana taimaka mun wajen typing, wajen kulawa da lokaci yayin da zan yi ayyukkana na gudanar da ayyukkana na yau da gobe, kuma yana sanar da ni lokacin da zan iya yin ibada na, ko kuma nayi wani abu wanda ya shafe ni mai mahimmanci.

Eh gaskiya na fi son shinkafa akan tuwo. Ni ba mutum bane mai son cin tuwo. Na fi son cin shinkafa saboda nafi jin dadin cin shi. Tuwo dai ina son tuwo amma tuwon masara gaskiya ba sosai ba. Amma ina son tuwon shinkafa sosai saboda shima ya min dadi musamman ace da miyan yauki aka yi tuwon shinkafar gaskiya ina son shi sosai.

Eh gaskiya ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta na musamman a ci a irin idan Windows ina na gaya sama wanda ba wanda ake yayi ba ko ina bukatan sabon fasaha to gaskiya ina sake sabon shirye-shirye. Ina zuwa inje a samu sabon shirye-shirye wanda zai dace da sabon fasahar da nake son aiki da ita.

Eh gaskiya lokacin da babu wutan lantarki abin da nake yi shine ina kunna solar ne amfani da shi in kuma abin da yake buƙata wutan lantarki sosai ne gaskiya ina haƙura sai an kawo musamman irin su guga, hita da irin su hotplate na girki to gaskiya irin su ina haƙura da su sai an kawo wuta amma irin su kwamfiyuta da irin su waya na hannu salula da sauransu wanda ina iya amfani da wannan solar.

Gaskiya takalman da nake da su inada takalma guda bakwai. Ina da marasa rufi guda biyu. Ina da masu rufi, duka suwa masu rufi ne saboda wajen aikina a ina tafiya ina gujin ƙura a ƙafa da kuma datti. To gaskiya na fi son takalmi mai rufi akan mara rufi. Shi yasa takalma masu rufi suka fi marasa rufi yawa a cikin kayana.

Eh gaskiya, lokacin da ruwa yake zuwa na kan samu ni na tara ruwan, musamman ruwan sama na tara ko kuma na fake ruwa kuma na famfo wanda yake zuwa na famfo daga waterbod wannan ina ɗiban shi, in tara shi a tankin gidana kuma nayi amfani da shi na nayi aikace aikace na yau da gobe. Kuma matana ta samu tayi amfani da shi.

Gaskiya gudun fanka da na fi so na fi son a ce kamar number three haka, namba na uku, saboda fanka namba na uku baya gudun da zai cutar. Domin in ka sa fanka yana gudu da yawa to akwai yaro kusa dakai to zai cutar dakai dakai da yaron saboda zai saka mura. Amma in ka sa shi a daidai nambar da ba zai yi gudu da yawa ba za ka ga babu cutarwa, ka samu daidaito na iska kuma ka samu natsuwa a cikin zuciya.

Gaskiya ranar da nake cin kasuwa. Ina cin kasuwa ranar Lahadi wadda take Kadage na Kauru. Ina cin kasuwa na Anchau wadda take a Anchau, uh, Kubau Local Gwammen kenan. Ina cin kasuwa na Tudun sebu wadda take ci a ranar Alhamis. Ina cin kasuwa na Lamban Zango wadda take ci a ranar Litinin. Wa'annan su ne kasuwanin lokacin da nake zuwa kasuwa kuma nake saida haja ta.

Gaskiya bana iya daure kullum. Musamman ace idan ina azumi gaskiya inayi yau in kiyayewa gobe kanayi saboda lafiya na da kuma guje wa ulcer din, gyambon ciki da kan kama mutum. Musamman ace mutum yana yin daure to gaskiya ina guje ma wannan. Gaskiya ni ba mutum bane mai yawan yin daure, sai da in taka ma ko da safe na tashi iyalina bata gama shirya abun da za a karya ba to nakan fita gun aiki, inna dawo sai naci kokuma in na fita na samu wani abunda zan ci.

Eh gaskiya na fi son shayi akan Coffee saboda ni ba mutum bane mai yawan shan coffee. Nawa suna samu shayi irin na mu na gargajiya, aɗan zuba ƴan kyenbin biki a sha. Wanda zai ma maganin gajiya, ka dawo da kasuwa ko ka je gona ka gaji, to gaskiya tsakani da Allah ka sha irin wannan shayin za ka fi jin daɗi sosai a jikin ka. Kuma yana rage gajiya.

Gaskiya irin takalmin da na fi so, kaman inda na faɗa a baya ne, na fi son takalmi mai rufi, mai rufi, musamman lokacin da muke na sanyin nan zaka ɗan saka maka mai rufi, ƙafita da shi ƙafan ka ba zai ƙura ba, kuma sannan ba za ka samu matsala na shigan duwatsu ba ko ƙananan datti cikin ƙafa. Kuma sannan ya fi kyau gani, ga in zan sa kaya takalmi mai rufi ya fi min kyau.

Idan nake neman izinin hutu a wajen aiki, akwai abin da ake ce wa annual leave, ma'ana hutun shekara. Idan kana wajen aiki, banda hutun da za ka yi na Asabar da Lahadi, kana iya da hutun ka ka ce kai ba za ka yi hutu kowane lokaci ba. Kana son hutun ka ne ya kasance lokacin da kake da wani hidima ko wata biki, to rubuta wa aiki. In ka rubuta, za ka rubuta ma head ɗin wajen aikin ku ma'ana shugaban wajen aikin. Za ka rubuta mai cewa kana son ka ɗau hutun kwanaki kaza a matsayin hutun da ya kamata ka yi na wasu lokuta. Insha Allahu in aka samu yardan shugaba to za a baka damar kaje kayi wannan hutun to gaskiya nima haka nake in ina buƙatar wani hutu ko zanyi ziyartar wani gari na ƴan uwa haka to gaskiya haka nima nake.

Ni gaskiya ina kwana a cikin ɗaki ne. Gaskiya a ɗaki na kan kwana saboda na fi samun kwanciyar hankali da natsuwa kuma da rashin cutarwa na ƙananun dabbobi irin su jemage ma gashi a kai. In gida akwai bishiya da irin su ƙwari, ƙananun ƙwari da za su cutar da kai kana bacci. Da dai wani abu da ka iya faruwa da sauro, to gaskiya kwanan ciki ya fi daɗi.

Eh gaskiya yanda na ke tabbatar da ingancin aiki shine idan na duba na ga aikin ya bi tsarin yanda asalin aka tsara aiki. Ingancin aiki ya tabbata ga yana tabbata ne ta inda za ka ga cewa aikin yanda aka tsara shi ko yanda aka ba wa masani ko ƙwararre tsarin da za a yi aikin an yi shi yanda ya kamata. Idan an yi shi yanda ya kamata to aiki ya inganta amma in ba a yi shi yanda ƙwararre ya tsara ba ko aka samo ilimi ta gun wanda suke ƙwararru ne to gaskiya wannan aiki bai inganta ba. Dolene a ƙara gyara shi a inganta shi. Domin inganta aiki yana sa a yarda da kai kuma yana sa a ƙara taso da irin matsala irin wannan a sake nemanka.

Eh ina cire takalma a gida, musamman kafin na shiga cikin ɗaki. Ina cirewa ba ni ba irin mai shiga da ɗaki takalmi bane, saboda ibadan da na kanyi, da kuma gujewar shigowar ƙananun ƙwayu na cututtuka. To gaskiya ina shiga da--ina cire takalmi na a ƙofar ɗaki sai in ɗauke su sai in shigar da su ciki. Takalmin na hannuna in shiga ciki, bana shiga da takalmi.

Eh gaskiya ina yin addu'a kullum tunda ina yin sallolina ni Musulmi ne, ina sallolina guda biyar. Bayan na kammala sallolina ina yin addu'o'i da kereni, daga dukkan cututtuka dakuma makiya da, da, da wa'inda na sani wanda ban sani ba. Da kuma addu'an neman cigaba na rayuwa da kuma addu'an shari'a ma zurara da 'ya'ya da mata.

Inda nake sasanta rikici aiki shine safaran bangarori guda biyu. Saboda idan aka ce ana rikici, adalci shine ka saurara bangaren daya bangaren farko, ka safara dayan bangaren. Domin an ce rikici dole bangare biyu ne yake rikici ko bangare uku. Tayar jejeniyar wani wani duka sai ka saurare su sai ka yi adalci. Wanda kake ganin beyi kusanci da gaskiya ba, wanda yayi kusanci da gaskiya sai ka ba shi gaskiya. Wanda bai yi kusanci da gaskiya ka nuna masa cewa ana iya yi da gaskiya ka yaƙuri ka sauka abin da kake kai, abin da ya kawo ya fi nawa kuma ka haƙura ka bi shi. Wannan shine inda nake sasance a wajen aiki.

Eh, yana da yake gane matsalolin aiki, matsaloli, ah, wannan yake magance matsaloli a wajen aiki shine bibiyan asalin inda matsalar take da kuma neman ma matsalar mafita. To gaskiya wannan shine nake in ka bibiye ta inda matsalar ta taso, to sai ka nemi ina ne mafitar matsalar. In ba ka sani ba ka tambayi wadanda suka sani. In da ka gano matsalar, to gaskiya tsakanin da Allah kamar ka, ka, ka magance ita ne tunda da ka gano matsalar zefi ma sauƙi ka iya bincika ka gani ya za a yi ka gyara.

Eh gaskiya ina amfani da kunnen waya musamman idan aka ce amfanin shi ya taso maka domin ko wane abu da akwai muhallinsa da kuma inda yake tasowa. Idan bukatun haka ya taso gaskiya ina yi. Saboda samun nasara da kuma samun natsuwa da kwanciyar hankali da biyan bukatan abun da kake so ka yi.

Gaskiya launin idanu na launi ne fari tas dan kusan kullum ma na kan duba shi a madubi na gani ko launin ya canza. Domin launin ido yana alaƙa da wasu cututtuka waɗanda ka iya kama dan adam. To gaskiya ina lura launin ido na sosai. Inda na san aka ga launin ya canza da akwai matsala kenan. Gaskiya ina kokarin na kula da shi sosai kuma ina duba.

Gaskiya tufafin, danafi so shine nafi son ƙubta, riga da wando dogo sai takalmi sai hula kai. Wannan shi muke cewa ƙubta saboda shine shigan kamala da mutunci a ƙasar Hausa. Shine shiga na mutunci, wanda duk inda ka je za a ma kallon shigan dattaku. Mutunta ka, ka kai mutum in kana wannan shigan.

Yanda nake kawowa gidan mu shine, gaskiya a, ina kawo abubuwa dayawa gidan mu, musamman abunda ya shafi abinci, kaiwa tsofaffi na, tufafi da sauransu. To gaskiya irin wa'yannan abubuwa suna cikin abubuwan da nake kawowa gidan mu. Wanda kuma wa'yannan abune na rayuwa, na sarafa yau da gobe, waɗanda suna taimakawa iyaye na sosai kuma suna sa mun albarka suna jin daɗi.

Eh ina iya gabatar da rahoto. Rahoto ma na daban daban. Ina iya gabatar da rahoto a wajen inda nake aiki, ina iya gabatar da rahoto a, a gida, musamman a cikin 'yan uwa ana son a yi wani bincike to akan sa ni gaskiya in gabatar da rahoto, inda ina da kyau wurin gabatar da rahoto da bincike mai kyau. To gaskiya ina wannan ina bada rahoto kuma a Facebook da Instagram da Twitter musamman in ta kama naga abun da zai temaka wa al'umma ina gabatar da rahoto akai.

Eh gaskiya na fi kuzari da safe. Da safe na fi kuzari saboda lokacin da za ka tashi ka na jin ƙarfi, za ka iya zuwa gona ko kasuwa ne, takama ma za ka je ko wani aiki ne, ƙarfi za ka yi da yamma kuma ƙarfin ka ya rage ya ƙare. Ƙarfi na da yamma gaskiya yawanci yana yawan ƙare kuma na fi kuzari da safe. Ina jinin da jarunta da safe kuma na fi tashi da safe da ƙarfi na ne, aikin da ya dace ne.

Gaskiya ina yanka farce na akalla sau uku a wata. Domin gaskiya ni ba mutum bane mai son farce. Ina yanka farce na sau uku a wata, saboda idan yayi tsaho kuma ya sabawa ma tsarin addinina. In ka bar farce don ni a addinina ya kai kwana ashirin da takwas, ibadan da kake addu'an da kake baza a amsa ba. To gaskiya ina yi kuma duk dai a sa angama lafiya barin farce. Ni duk gaskiya ni ina yin ke.

Ina yin harsashen lokacin bacci, musamman idan ina son na kwanta ko da a ce ba na jin bacci, to na kan yi harsashen lokacin da ita ce ne bacci, kawai da na kulle idona na kwanta na huta baccin ya zo. Wani lokacin za ka tarar da cewa bacci ya ƙi zuwa maka kuma da gajiya a jikinka. To in ka yi haka, da safe ba za ka samu ƙarfin da ƙwarjinin da za ka yi aiki ba. To ya fi ko da baccin bai zo ba ka rufe ido ka kwanta ka yi bacci.

Eh gaskiya ina kare wayana daga ƙwayar cuta musamman idan ace abubuwan da zaka ga suna kawo cutar waya za ka tarato idan dai har kana kiyayewa, ba a ƙare ka cusa wayan ka abinda bai dace ba ko guje wa faɗa wa ruwa ko guje wa faɗawa cikin taɓo ko guje wa abunda zai same shi lalaci, ko guje wani abu da zai iya shiga cikin wayan wanda kan iya bada cuta, to gaskiya indai kana haka zaka kiyaye wayan ka kuma zaka ta amfani dashi.

Yanda muke sayar wan a wajen aiki ta, ta email ne, ta email muke sayarwa. Idan wanna ɗan aiki yana ofishin shi kana can to gaskiya wani lokacin ba a fiye son surutu ta waya ba, an fi son saƙo kai ka dannata email tun da akwai wifi a wurin free wireless aka tura ta email ka mai saƙo shi ma ya mata mail. To sakonni ta email ya fi sauƙi kuma an fi samun don da shi ba kuɗi ake cirewa ba. Kuma zaku fi samun gamsuwa. In mutum yaga saƙon ya ga bai gane ba sai ya shigo ofis in ka kuyi bayani kai da shi.

Eh gaskiya ba kullum na ke motsa jiki ba saboda ina dai tafiya a ƙasa, wanda shi ya murza jiki ne. Amma musamman kace ka ware lokacin zuwa motsa jiki gaskiya ba kullum na ke ba sai ranar Juma'a da Asabar saboda su sune lokacin da na ke motsa jiki sosai. Sauran lokutan ina wajen aiki ba na samun damar motsa jiki, da yamma kuma inna dawo ina da yaron da ke ɗan wa karatu a gida.

To gaskiya yanda nake baya da ra'ayi a wajen aiki shine, samo asalin abinda ake son a yi. Ma'ana misali ace ana son a yi wani aiki ne, ni kuma ina ɗan ra'ayi da nake son a yi aikin ta ra'ayi na, a bi ta wani hanyar ra'ayi na, to zan bi ta bibiya asalin tsarin inda ake sa tsara aiki ne, sai ne cusa ra'ayi na a ciki ta yanda bazai sa'a mashi asalin wancan tsarin da aka kawo na asalin aikin da ake son a yi ba.

Gaskiya na fi son zama in harɗe ƙafa. Zaman da na fi son shi ne harɗan ƙafa saboda ya bani damar natsuwa. Aaa, in harɗe ƙafa na, lanƙwasa su in zauna a kansu. Sun ba ni damar natsuwa da kuma samun dama abin da nake son na yi. Wannan shine dalilin da ya sa nake son harɗen ƙafa na zama.

Eh gaskiya a ofis wani zubin na kan yi, a wajen aiki na kan yi wasu hita na musamman ace ban da aiki kuma wuri ya ɗan yi shiru ko ace an ɗan samu tsarko na wuta ko sola ya samu matsala haka ba wani aiki na kan saka yana kan teburi na ɗan kwanta na ɗan yi bacci in samu nasuwa domin ni mijin ne mai son bacci rana. Saboda baccin rana yana warware matsalolin ƙwakwalwa yana kuma yaye damuwa.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Na fi son wurin da yake shiru saboda yakan sa mutum ya natsu, ya yi tunani, musamman ni mai tunaniyar naƙe da ƙere. To gaskiya, zama cikin hayaniya bai sa ka samu natsuwa, ƙolon katankatana, ko harara abubuwa masu ma'ana. Zama inda babu hayaniya shiru ne wajen yakan sa ka danka tunanin abubuwan da za ka ƙere wanda za su amfana da al'uma.

Na fi son kayan zaƙi akan kayan gishiri saboda kayan gishiri gaskiya yana da illa. Kayan zaƙi, yaɗan fushi ma ba zaƙin sosai ba, zaƙi kaɗan kaɗan haka. Kayan misali irin ace maka, a, mu bado. Kaga bado kayan gishiri gishiri ne, to gaskiya ba na son shi. Na fi son irin su lemu, irin su apple, irin su tangerine. A, a kuma masu suka, suka irin su lemon mu na kwalba da muke da su wanda ba su zaƙi sosai. Irin su masu ƙara ƙarfin jiki haka da sauransu. To gaskiya na fi son irin su amma da abin mai gishiri gishiri, gaskiya nakan guje shi don ba na son gishiri.

Eh ina ciniki sosai a kasuwa saboda ina da kwastomomi. Kowane kasuwa zan je in buɗe akwai inda nake zama kuma sun sani. In kasuwar ranar Lahadi ne sun san inda nake zama, kasuwar ranar Laraba sun san inda nake zama, kasuwar ranar Alhamis sun san inda za su ganni, kasuwar ranar Litinin sun san inda zasu ganni. To kuma kyakyawan alaƙa na da su shi yasa idan an je kasuwa za su neme ni kuma su yi min ciniki gaskiya ina ciniki sosai.

An haife ni ne a watan July, a, a, a an haife ni a watan July, sha takwas ga watan July aka haife ni, a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyar. Wannan shi ne shekarar da aka haife ni da kuma wata.

Eh waya yana cika ajiya, musamman yana cika wajen ajiya. Wajen ajiya yana cika musamman aji idan ka sa abubuwan ajiyan da yawa. Ma'am, ba ka sa abubuwan ajiya da yawa ba, waya ba zai cika ba. Duk kuma shekar shekar wayan ba tare da ka na ruga da wajen ajiyan ba, ka maimai ka sa memory extra memory wajen ajiya na musamman ka saka batiri gaskiya zai sa wayanka ya fara yi maka waɗannan abun da ba za ka so ba.

Abin da nake shirin yi a karshen mako, karshen mako shine ziyace ziyarce da kuma yin motsa jiki. Saboda karshen mako nake samun lokaci musamman ace ranar Asabar nakan samu dama motsa jiki da yamma in je ziyara. Ranar Lahadi dama ina kasuwa, Litinin kuma ina wajen aiki wanda kuma lokacin ina tafi kasuwa.

Ya danganta da abincin da ake yi a lokacin. Kamar misali in za a farfesu a haɗa, a haɗa nama a dafa to ina son yayi yaji. Amma abinci kamar shinkafa, wake gaskiya bana son yaji saboda yaji ta kkuramin zai. Amma in nama ne ina son yin yaji. To ina son yaji. A wuri, a wani wurin kuma bana son yaji.

Ina riƙe lema lokacin ruwa. Masamman ace ruwan bai da iska sosai domin ruwa na da iska, su idanka riƙe lema ɓala leman zaiyi. Mama ruwa bai da iska sosai gaskiya ina riƙe lema saboda hakan yakan bani dama na kare kaina daga ruwa kuma na kare kaina daga mura. Gaskiya to ina son riƙe lema idan ana ruwa masamman ruwan ba iska sosai yake da shi.

Gaskiya, inda nake son ciyarwa ko kuma ziyarta da hutu wurin iyaye na ne, na fi so in ciyarwa ne da hutu na ciyar da su. In ziyarta, nema na zai ce su da hutu saboda neman albarka Allah da su ne waɗanda suka fi dace wa da wannan daraja, sai iyayen matana. Suma ina son musu haka saboda samun natsuwa da kuma jin cewa ni nasu ne kuma ɗan su ne.

Ina cin abincin dare ne ƙarfe takwas. Bayan na dawo daga masallaci, na kan so na abin da na kan yi bayan dawo daga masallaci shine na ci abinci. In na ci abinci sai in ɗau kwamfuta na nayi abubuwa da ya dace ko wayana na tura saƙonni ko kuma nayi wani abun da ya dace ko na yi hira da mata na. Gaskiya wannan su ne abun da na fi yi.

Abincin da yake sa ni jin daɗi shine in samu miyan yauƙi da tuwon shinkafa. Gaskiya wannan yana sa ni jin daɗi sosai. Na samu tuwon shinkafa da miyan yauƙi nace ina jin daɗi da farin ciki. Da kuma cewa idan lai na samu abin da nake so, musamman samun cewanda ze miyan yauƙin ya iya sosai. To gaskiya yana mun daɗi sosai. Ina jin daɗin cin shi sosai da sosai.

Irin askin da na fi so na fi son vanilla. Ban san dai me zan kira shi da Hausa shi vanilla ɗin ba amma yana nan kaman kalan strawberry ne. To gaskiya ina son wannan ice cream ɗin saboda yana da daɗi sosai kuma ga sanyi ga kwantar da zuciya yana daɗin sha. To kana shan shi kana barin ciki. To gaskiya ina son askin dinnan sosai da sosai.

Ko wanne da kwai inda nafiso. Nafison fanka idan me tsari na dawo ina zufa naci zafi sosai shi kuma AC nafison shi a wajan aiki. Eh to duka ko wanne akwai abun da nafi so a gida nafi son dai inga ina shan fanka. Nafi son musamman ace na ɗebo rana sosai wanda zaka tarar in ka shiga AC in ba ACn yayi ƙarfi sosai ba kafin ka samu jin dadi zaka ga akwai dan jimawa. To fanka dai ya dan fi.

"Eh, yanda nake jira a layi gaskiya ina sa natsuwa ne. Musamman abu ya ce ya kama wanda za'ayi layi ne kaje wurin yin zaɓe ko kaje wani abu da ake buƙatar kai layi, to natsuwa gaskiya sakani da Allah shi ne. Dan sanda za ka tada hankali ko wanda ka ƙosa ka tafi, to fa yanda kake da uzuri haka shima wani ke da uzuri. To, haƙurin da za ka yi gaskiya shi ne zai baka damar cimma wa abin da kake nema."

A gaskiya bana rera waƙa a lokacin wanka saboda ni ba mutum bane mai sayan surutu. Kuma akan yasa a makarantar mu addini na, ni ba mutum bane mai rera waƙa a cikin bayi. Idan ina wanka gaskiya bana ina wanka, shiru ni ke yi na wanke jikina fes sannan na fito daga bayi. Wannan shine abin da nake yi idan ina wanka bana surutu.

Gaskiya muryana tana da ƙarfi idan lokacin da na zo yi ma yara faɗa ko zama wani tsawa na kai amfani da murya mai ƙarfi. Amma a lokacin da nake yin magana kamar irin yanzu nake yin magana, gaskiya ina yin magana ne da lausassen murya. Muryar da kowa zai fahimta kuma zai gane inda ka dusa. Da gaskiya haka nake yi.

Ina iya jefa dutse nesa musamman ace ina shanya wani abu ko na je gona ina cikin aiki na hangi akuya, daga can za ta ci min wani abu to nakan dauki dutse in jefeta domin na ba ta tsoro. To gaskiya in dai irin wannan ce ba a samun nasara ko dai na samu akuyan ko kuma ya faɗa kusa da ita ta ji tsoro ta gudu. To ina iya yin jifa nesa.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Ina son in yi wasu aikace-aikace nawa, aikace-aikacen yau da gobe. To gaskiya ina yin amfani da kwamfuta wanda yana taimaka min wurin sauƙaƙe aiki da kuma sauri da kuma cimma manufa da kuma bin tsarin dokar abun da aiki yake so. Musamman ace irin su Excel, Word, typing wanda a waya ba za ka ji daɗin yin shi ba dole sai dai a kwamfuta.

Eh launi ne na launin bangon mu lauli ne na fari da blue da ma na wanda ka ce mun wa shuɗi. Shi ne launin, launin bangon mu wai nasu launin bangon mu fari da blue shine launin bangon mu to kuma haka ne saboda ƙasa hannu na yara sama kuma aka yi shi fari. Diya yaro zai iya sa hannu to launin ba zai nuna datti ba launin sama shi kuma fari ne wanda yaro hannun shi ma ba zai kai wajen ba.

Gaskiya, ina fison kallon fim da ake yaƙi, fim da za ka ga ana yaƙi ko fim da ake assassinating, ake kashe mutane. To gaskiya ina sha'awan fim irin fim irin wannan saboda ina jin daɗi yayin kallonsa. Ba wai don ina sha'awan kisa ko wani amaka manci haka ba, tode kawai nishaɗi ne. Diona fison ga ina kallo saboda ni mutane wanda na so aikin soja. To gaskiya ina son irin wannan fina-finan.

Eh ina raba ayyuka ga wasu musamman a ce an ba ni aikin shigar da Excel datas a Excel naga sun min yawa. To gaskiya ina ba ma wani ya taya ni shigarwa wanda hakan na sa aikin ya sauri musamman in ba nida ƙwararren lokacin da nasan cewa ba zan iya gama wannan aikin ba kuma ana buƙatan shi. To nakan nemo wanda suke suma kwararru ne a kai in ba su saboda su taimaka mun inyi in bada a kan lokaci.

Abincin gargajiya da na fi so, shine na fi son dambu. Dambu shine abincin gidan da nafi so, da dambu na tare da masara ne wani lokacin kuma da shinkafa. Musamman naman, da ka jera shinkafa aka da masara akan yi shi, ga kuma alayyahu toga kuma gyada a ciki. To kaga dukka abu ne na gargajiya wanda idan ka ci za sai dai kaita shan ruwa kawai. Musamman mu da muke zuwa gona, in ka samu irin wannan ka ci sai dai kawai kayi ta aikinka.

Muna yin taro a mako ne sau biyu. Muna yin shi ran Talata, muna yin ranar, ah, Juma'a. Wanann su ne ranakun da muke yin taro saboda yin taro a wannan ranakun shi ke ba da idon abin da aka doshi da kuma matsalolin da ake fuskanta, wanda hakan yin kasashe kan gana kawo ci gaba sosai, amma da kwai wanda ke matsala da wani yakan sanar a sasanta su.

Eh gaskiya ina duba daftarin kuɗi musamman ace, eh eh ina ganin kuɗin da nake da shi ba zai kai mun ba ko kuma ina tunanin kuɗin da nake da shi ƙila wani abu ya shiga cikin shi. To gaskiya ina duba daftarin kuɗi na gani, na gani cewa lallai kuɗin nan zai kai mun nawane nake da shi yanzu kuma nawane ake caja na idan na yi tiransifa ko na yi wani tura kuɗi zuwa wani waje.

Ya bikin da na fi so, na fi son bikin ƴan'uwana saboda shi ke haɗa mu zumunci in ga waɗanda na daɗe ban gansu ba ko na kusa ko na nesa. Gaskiya na fi son bikin ƴan'uwa, sai kuma bikin abokanai musamman na makaranta. Shi ma yakan sa ka ga wani wanda ka daɗe ba ku haɗu dashi ba sai ka ganshi ya halarci bikin. To gaskiya duka waɗannan bukukuwa guda biyu gaskiya ina son su amma na fi son na ƴan'uwana.

Inda nake taimakawa mutane shine ta jin kokensu. Idan na ji koken mutum, koken ne wanda zan iya taimakawa, ina taimakawa. Na ji kuma koken ne wanda ya fi ƙarfi. Ina nakan ce mishi, to gaskiya ga shawara, ka je gun wane, ka je gun wane ya taimake ka. Koke kala kala ne. Akwai wanda zai kawoma koke, kawai na jin daɗi ne yaƙi ta shi yaje ya neman makansa. Akwai wanda zai kawoma koke na abin da ya fi ƙarfinsane.

Butukan da muke da su a gida guda biyar ne. Daya a bayi, biyu a tsakar gida, daya kuma a dai dai kana shigowa saboda idan wanki da kuma wanke ƙafa da wasu abubuwa da ya ka toso ne. Waɗannan su ne butukan da muke da su a gida.

Eh wanda yake ƙarfafamin baya gaskiya shine mahaifina. Domin yana ƙarfafamin baya da addu'o'i. Da kuma nuna min cewa duk matsalar da zan samu a rayuwa matakin nasara ne. Nuna min cewa na yi haƙuri na ci gaba da yin abin da nake yi. Duk wannan mataki ne na nasara na rayuwa. To gaskiya shi yana ƙarfafamin baya sosai. Muna jin daɗin haka sosai da sosai.

Gaskiya babban nasaran da muka samu a wajen aiki shine a ƙo wata shekara, shekaran alif dubu biyu da ashirin da biyu muka samu sayar da kaya masu yawa sosai wanda ya kai ga shugaba na wajen aikin mu ya mana kyauta saboda bonuses da wasu karin kuɗaɗe da aka samu wanda anjima ba aka irin su ba. To wanda wannan shekara hanya yake cikin shekarun da ake so ake bata. Allah maimaita mana saboda irin nasaran da aka samu.

Eh gaskiya, a riga a aljihuna gaskiya ina yi saboda sa waya da sauransu da kuma kuɗi da wallet da makulli na gida ko makulli na abun hawa. Gaskiya duka wa'annan ina yi saboda idan haka ace ba a aljihu a riga ka gaskiya akwai matsala.

Eh gaskiya, wutan lantarki ya danganta da abinda kasha ne. Wani lokacin ka kan iya sha nera dubu goma, wani lokacin dubu ashirin, wani lokacin ma sama da haka. Ya danganta inda kayi amfani da shi, tinda mita ne siyo wa za kayi ka loda. Abinda ka loda ya danganta da abinda kasha. In ka, a rana ma in kana son kashanye na dubu goma za ka iya. In ka kunna hita, ka kunna waye, kana ta aikace aikace zaka sha ni. To gaskiya ya danganta da iya abinda kake da shi a gidane da kuma buƙatan da zakai dashi.

Ni gaskiya, ina tafiya da sauri musamman in zan je wajen ibada na ko zan je wajen aiki. Kuma nayi late, toh ina gaskiya ina buƙatan na yi sauri toh ina sauri sosai saboda in samu in je inda nake so in je akan lokaci. Gaskiya ina yin sauri kuma sauri na da alaƙa da abin da kake son ka yi. Wani lokacin za ka ga kana da buƙatar ka yi sauri, wani lokacin kuma za ka ga ba ka da buƙatar ka yi sauri. Sanda ba ka da buƙatar ka yi sauri, ka tafi a hankali sau da kan ma ka yi gumi.

Gaskiya ni sanar nake tafiya a ƙafa yakan kai kilomita biyu. Gaskiya bana wuce haka saboda ko motsajiki nake san na yi kilomita biyu, na san na mutsa jikina. Tsawon lokacin sai na ji ƙafana yana min tsami in nayi abinda ya wuce haka wanda ma da wuya a samu. Gaskiya bana wuce kilomita biyu in yi tafiyar ƙafa ne.

Eh ina karanta jarida sosai saboda sanin abubuwan da halin rayuwa take ciki da tattalin arzikin ƙasa na, da kuma sanin sabbin dama da kuma sanin yadda halin kasuwanci yake. To ta hanyar karanta jarida duk zaka samu irin waɗannan bayanai wanda gaskiya ne ina yi saboda in samu waɗannan bayanai wanda nake buƙata.

To irin man da nake amfani da shi gaskiya yana amfani da man vaseline ne. Wani lokacin kuma ina amfani da man kaɗe. Musamman ace ƙafana ya fara lalacewa saboda shiga cikin sanyi saboda sanyi. To nakanyi amfani da man kaɗe wanda shi yakan bani dama, ah ƙafana ya yi laushi kuma ya karye daga sanyi.

Gaskiya abin da nake son yin don nishaɗi akwai kallon ƙwallo, akwai karatu, littattafai na addinina, akwai ziyarce ziyarce, akwai hira da abokanai, akwai hira da matana. Wadannan duk wannan ina yin su ne don nishaɗi to gaskiya duka waɗannan ina son yin su inda suna samin da nishaɗi da kuma kwanciyar hankali.

Eh ina duba kalanda kullum, musamman abin da ya shafi kalanda na hijri, kalanda, kalanda addinin musulunci da kalandar boko ina dubawa. Na boko nakan duba saboda albashi. Ina sama kalanda ido saboda albashi da kuma wanda za ka ɗan taimaka yace ka bashi bashi ka kan sa ido, sannan ka san ceka shi ma ya samu ya ba ka naka. Shi kuma kalanda na, na hijra saboda na addini shi kuma saboda azumi da yake kusantomun ka san shirin da za ka yi, aa, aa shirin da za ka yi kafin azumi. Saman an biya ka a wata za ka sayi kaya, za ka yi kaza saboda shirin azumi.

Eh ina amfani da ruwan rijiya musamman wajen wanke abin hawa. Duka waɗannan ina amfani da ruwan rijiya. Girki da ya gaskiya bana da shi, sai dai dafa ruwan wanka, girki sai dai ruwan famfo. To wajen dafa ruwan wanka gaskiya shine nake amfani da ruwan famfo ko ruwan sama in an kawo. A lokacin Allah ya sa an yi ruwan sama da damuna ne, shi ma ruwan sama ina girki da shi. Amma ruwan rijiya gaskiya iya wanki nake tsayawa da shi, sai wanka.

To gaskiya, abin da nake daidaita aiki da rayuwa shine, ba na cika ma kaina aikin da na san cewa zai zama mun, zai zama mun cuta. Ma'ana zai gajiyar da ni, zai wahalar da ni. Nakan iya abin da na san daidai ƙarfi na ne saboda guje wa matsala. Hadi sanda ka yi abin daidai ƙarfin ka, za ka san ba da cewa ka samu nassaka daga ruwan jiki sosai da sosai.

Ni gaskiya ina iya ba da barkwanci musamman ga iyalina. Nakan yi haka dan su yi dariya ko yarona nakan iya ba da barkwanci don yaro na yayi dariya. To gaskiya ina yin wannan wanda zaka ga sasu suke in dawo daga gida a musu barkwanci su yi dariya ko su ce "yau ka bamu labari". To duk wa ƴan nan yana daga cikin abubuwan da suke so saboda in nayi suna jin daɗi.

Eh tsintsiya ina amfani da tsintsiya kala biyu. Ina amfani da tsintsiyar zaboru da tsintsiyar laushi. Tsintsiyar laushi ina amfani da shi ne a cikin ɗaki. Tsintsiyar zabori kuma ina amfani da shi a waje. Saboda tsintsiya laushi ya fi share ƙura da kyau, shi kuma na zabori ya fi kyau wurin da akwai ƙasa. Ko wurin da yake wurin interlock ne tsakar gida yake.

Abin da nake da ragowan abinci ina shanyawa, wani lokacin in ba kaji, wani lokacin za ka samu almajiri zai iya zuwa, yana da buƙara sai ka ɗauka ka ba shi. To in ragowar abinci, yai ragowa ana sawa a firiji ne, ana sawa a ɗakin sanyi, Yai sanyi in almajiri ya zo ana da dama a ba shi. To aka basshi a ƙasa, wani lokacin aka basshi ba asa a ɗakin sanyi ba zai iya lalacewa Akwai wani ɗan da shi kaɗan kashe almajirin ba zai ci ba. Kuma abin da ya fi dacewa shi ne ka ba mutum abin da ƙasan kai ma za ka iya ci.

Ina ajiye mukullai na ne kan durowa, da ni da matana mukullan mu na ajiye wa ne kan durowa saboda yaron mu kada ya ɗauko ya je garin wasa ya je fashi wani lungun da ba za mu iya gani mu zo mu yi ta wahala. To gaskiya ina jefa shine wannan wuri saboda jefa shi wannan wuri yana sa mana da sauƙi sosai da sosai da kuma sanin cewa ga inda ake an kana buƙatar shi, kawai ka je ka ɗauko shi a wajen.

Eh ina koyan yaren Fullanci saboda ni ba Fullatani ne amma kuma ban iya yarena ba. To gaskiya haka na ci mun tuwa a ƙwarya wanda gaskiya ina son na koyi yaren Fulanci sosai saboda yare na ne amma kuma gashi ni ban iya ba. To gaskiya ina son koyan wannan yare sosai da sosai na Fulanci.

Gaskiya, yanda nake jurewa a zafi shine ta hanyar yin wanka da kuma samun wuri mai sanyi da shan ruwa mai sanyi. Wa'inan su ne hanyoyi guda biyu wanda kawai nake jurewa zafi gaskiya. Wanda, wanda saɓanin inda ba wa'innan hanyoyi ba gaskiya bana jurewa zafi ta wannan wajajen. Na fi jurewa zafi ta hanyar yin wanka da shan ruwan sanyi.

Kai gaskiya bana joyin barkono mai yaji, saboda gaskiya barkono mai yaji gaskiya yana da illa sosai, sosai sosai barkono mai yaji yana da illa sosai. Gaskiya bana joyin barkono mai yaji. Shi sa na fi son in zanci barkono ma a ɗan sarƙa shi, san ma ciya ɗan sa mashi dan kuli kuli an daka da shi haka toh gaskiya yafi.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo amma musamman kayan da na san zan jima ba yi amfani da shi, tun da yawanci in ka siya kaya a yanar gizo yakan yi wata bai iso ba. To gaskiya in zan siya kaya a yanar gizo ina siya ne tun nesa da ƙofa musamman abun da zan yi amfani da shi ƙarshen wata sai na siya shi barkan wata. Na san bare zo ba sai ƙarshen wata to buƙata shi bata so ba.

Ina yin wanka ne da safe da daddare. Lokacin da nake wanka kenan sai kuma wani lokacin ina kusanci iyali na ina yi da asuba. Na gaskiya, na fi yin wanka da safe da daddare. To lokacin da nake wanka da safe ankan fita gun aiki da daddare ina dawo wajen aiki, jiki yayi tsami sai kayi wanka. To shi kuma wanka asuba in ba ka kusance iyalin ka ba ba za ka yi wanka ba.

Eh ina son karanta littattafai musamman littattafan addini na da littattafan da za su kara min ilimi da littattafan da za su kara min fasaha da ƙere-ƙere. To gaskiya ina karanta wannan. Wa'innan littattafan gaskiya ina karanta su, to karanta su yana ba ni daman fahimtar a-a abin da nake ina kan daidai ne ko ko ina buƙatar in ƙara neman karatu.

Gaskiya na fi son zama a kujera fiye da tabarma. Tabarma in dai baya zama dole ka je gun tsofaffi ba ko an yi mutuwa ka je inda za a zauna sai ka zauna a kan tabarma ko kuma kana son ka koya ma yara wani abu wanda su ma suna kasa to su gane cewa matsayinku ɗaya kai da su ka sauka kasa za su fi sakin jiki da kai. To gaskiya wannan lokacin ne nake son zama a kan tabarma.

Eh ina kallon taurari da daddare. Wanda kallon taurari da daddare gaskiya yana sa ɗan adam ya tuna da abubuwa da yawa wanda suka faru na baya, ya tuna da rayuwa cewa kuma wata rana shine, wata rana kuma ba shi ba ne. To kallon taurari gaskiya yana sa mutum ya saba da irin waƴanan yana tuna irin waƴanan abubuwan, ya kuma san cewa lallai duk abin da ya samu, dama ne Allah ya ba shi ya yi amfani da shi.

Eh ina ɗinka tufafi duk bayan wata, duk bayan wata biyu ina sake ɗinka sabon tufafi saboda matana tana son ta ga ina kwalliya. To gaskiya na kan yi duk abu da zai faranta mata rai. To ina son na sa sabon tufafi ta yanda in ta gani na ji zagi ta shewa na fi mata kowa. To gaskiya ina ɗinkawa duk bayan wata biyu-biyu ne saboda kuma tsarin albashi ka kashe kuɗinka wurin tufafi baka biya majiraƙi ya buƙata ba.

A gaskiya muna da dangantaka mai kyau da makwabta saboda matana mata, mutum ce mai raha kuma in muka danyi abin ƙwala muna sanmu suka shiga mu gashi da su. Wanda wannan yin hakan yakan sa su makwabtan su gane cewa ku kuna son su kuma kun ɗauke su a matsayin uwa kuma kuna tare dun an zama ɗaya. A gaskiya ina yin haka da su sosai da sosai.

Eh ina amfani da mataimakin murya musamman ace idan zan yi magana ne da ya shafi mutane da yawa to zan sa mataimakin murya ko kuma irin masallaci ko wajen wani bukata ko wajen wani taro an gayyace ka ana son ka yi magana to za ka sa mataimakin murya wanda zai taimaka maka ya amsa kuwa ya ƙara ma abin da kake so ka yi volume ta yanda kowa zai ci.

Eh gaskiya na fi son hawa lifta in zan samu, amma ba zan samu lifta ba saboda inda nake gaskiya ba lifta, ɗan mataƙalani ko mun isa wurin matakara za ka hau, sai dai irin ABU na mu na Zariya akwai lifta wanda shi kuma gaskiya ba kowa ke hawa ba. Sai ya zamana cewa ka san inda za ka je, akwai wanda za ka je ka gani ko wani abu ko babban mutum to sai ka taka ka je.

Gaskiya aikin gidan da nake kullum ina taya mata na wajen yin wanke wanke, wani lokaci girki, muyi tare muna raha muna dariya. Gaskiya wannan sune ayyukan da na fi yi a gida. Wannan tana jin dadin haka kuma tana jin cewa duk tare muke, mun zama ɗaya zan iya taimaka mata akan yin komai da komai. To gaskiya wannan sune aiki da na fi yi a cikin gida, sai ɗan shara in ta kama ni.

Ina cin abinci rana ne da misalin karfe biyu saboda yanayi na aikin da nake yi yake sa ba na samun ci da misalin karfe ɗaya, wanda kuma in na ci karfe biyun gaskiya yana taimakawa wajen rage cikina har na kai ga na koma gida wurin iyalina sannan na ci abinci. To gaskiya ne ina cin abinci ne da misalin karfe biyu.

Eh gaskiya launin tawada da nake amfani da shi launi ne na baƙi. Saboda gaskiya launin tawada baƙi ya fi fitowa a rubutu kuma na fijin daɗin aiki da shi. Kuma gaskiya saboda saboda tun ina ƙarami na fi son launi tawada na baƙi. Dan haka ya sa kuma da irin rubutun da nake yi rubutu na gargajiya da tawada baƙi ne shiyasa nake son tawada baƙi.

Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai, musamman transfer. Ina biyan kuɗi ta waya in na sayi abu ko kuma in wani na buƙata in taimaka mashi zai ban kash tura mai kuɗi ina yi. Ko baya da haka ma'aikatan da nake aiki da su a nan gonar su ma karankan su, gaskiya tsakani da Allah ina tura masu kuɗi. To gaskiya ina biya ta waya sosai, ina biyan kuɗi ta waya sosai, ina amfani da shi kuma ina jin daɗin shi.

Eh ina kunna Bluetooth kullum gaskiya. Kullun sai na kunna aƙalla sau biyar ko sau shida saboda ta Bluetooth nake tura ba a system dina Musanman an turo a wata group ko an tura min ta Gmail. Eh Gmail dina na kan wayana kuma yana kan system dina to kawai lokacin nakan tura ta daga Bluetooth zuwa system ko kuma na ga wani abu online ya burge ni, da kai na downloadin shi cikin wayana da Bluetooth ɗin wayana da boot na system ina ne connecting na tura saboda in samu in jiye shi in create mun shi file a system in jiya tayan da ba zan rasa wannan abun ba.

Gaskiya abin sha da na fi so, na fi son peach ko wani lemun peach da shi da zoɓo. Gaskiya nafi jin dadin shan sa acikin abubuwan sha gaskiya wanda gaskiya ina jin daddin ina samun natsuwa a duk sanda na sha wainan abun sha guda biyu ina jin dadi matuka sosai da sosai gaskiya don haka ina son shan su.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki musamman in da rana ne. Idan ka buɗe taga zaka samu haske sosai a ɗaki. Amma aka ce yamma tayi gaskiya ina kulle taga saboda zansa maganin sauro. Kuma iyalina ma tana haka ita ma. To ta kulle za ka tarar ansa maganin sauro. Sauran maganin sauron ba zai samu ya fita ba. Zai yi aiki sosai ya kashe sauron.

Gaskiya irin wasan da na fi so na fi son wasan gada da wasan ƙwallo da wasan, ah, ah, kwando. To gaskiya ina son wannan wasanni saboda wasanni da ke sa nishaɗi da ƙawa da, da sa annashuwa da raha saboda duk wani wanda na sani abokina gaskiya irin wasan nan da yake ke na. To na kan je wasannin yake kansa da su na ji daɗi, na haɗu da abokanai na muyi raha, muyi wasa, mataashi gaskiya shi sa ni ke son wannan wasan saboda yana shaɗa, mu yana haɗa da zumunci da waɗanda na sani abokanai na.

Eh, matashin da nake amfani da su a gida guda uku ne, wanda gaskiya ƙananan matashin akwai na kujera, akwai kuma na wajen kwanciya. To kuma duka matashin sukan taimaka mini sukan supporting na ne saboda kada sukan taimaka musu zama kaman garkuwa ga jikina. To gaskiya suna taimako na sosai wajen kare ni da hana ni da gajiya da kuma sa ciwon gaɓa.

Lokacin da nake hutawa a wajen aiki lokacin sallah ne gaskiya galibi lokacin break, lokacin hutu kenan. Lokacin hutu shine lokacin da nake hutawa. Misali daga karfe daya zuwa karfe biyu akan ware ma'aikata su je su huta. Da wannan lokaci gaskiya ina samun hutu sosai saboda lokacin hutu ne. Na huta zuwa biyu za a dawo a cigaba da aiki.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Wanda kukan zakara da safe gaskiya yana ta da ni kuma yakan sa ni na gane cewa rana ta fito ko kuma gari ya waye. Zakara na kuka aƙalla sau uku zuwa sau huɗu a rana. Na farko zai yi idan asuba ta yi, na biyu zai yi idan gari ya hanso rana ta fito, na uku zai yi dabda la'asar. To zakari zakara shi ma yana cara lokacin. To gaskiya dukan shiyasa nakan so kiwon zakara saboda shi kanshi wani, wani, sanarwa ne na agogona da ban da yake.

Gaskiya ina ƙidaya kayayyaki aƙalla sau goma zuwa sau goma sha biyar. Gaskiya ya danganta da yanayin da ranar muka tsinci kanmu. Idan buƙatun haka ya zo, gaskiya ina ƙidayewa sosai. In ƙidaye su da kyau sannan insan menene zan yi da su a gaba. So gaskiya idan buƙatun haka ya zo ina yi, in bukata ku bai zo ba gaskiya bana yi. Ina ƙidaya, ƙaɗan lokacin ma bazan ma ƙidaye ba.

Gaskiya abun da ke ba mu ƙwarin guiwa a aiki shine shugabanmu. Gaskiya shugabanmu ya iya kula da kowa. Yana da kyakkyawan mu'amala yanda yake kulawa da mu da hulɗoɗin mu, da yanda muke faɗi tashi, da yanda in ka kai mai kuka zai amshe ka hannu bibbiyu ya taimake ka. In shawara ne in kuɗi ne ya baka kuma kana samun ƙwarin guiwa sosai a wurin shi.

Gaskiya na fi son bas akan taksi. Wanda shi taksi musamman in zan yi dogon tafiya ne, amma bas kuwa misali za ka je kasuwa ko za ka je wani wuri bas za ka tare ka hau sun fi sauƙin kuɗi, taksi kuma ya fi sauri kuma ya fi tsada. To shi wannan an fi son inza kai dogon tafiya irin mu da kanan Zaria za ka je Kaduna ko za ka je Jigawa ko za ka yi dogon tafiya. To kai ma ka fi son ka hau taksi saboda sun fi sauri.

Ina kulle ƙofa kullum saboda ka ga kulle ƙofa shi kanshi tsaro ne, maɓarayi da kuma wani ɓata gari zai iya shigo ya maɓanna ka na da iyali da yara. Abin da ya fi dace shine ana cewa ba magari ba ta ya ka kulle ƙofanka. Duk wanda zai shigo banƙusa sai ka ce wa "waye?" In ya ce sunana wannan ne, ka gamsu sai ka buɗe mashi. Ba gamsu ba za ka buɗe masa ba, sau da halin yake muke ciki a cikin rayuwa ya zama abun tsoro.

Gidan abincin dana fi so, na fi son gidan abincin Iya man Surah. Wanda gaskiya tana ƙoƙari sosai. Mata ce wanda abincinta akwai arha sosai sosai. Ba bahaushiya ba ce, bayarbiya ce amma in ka ci abincin za ka ji shi da daɗi sosai. Matan gaskiya tana da sauƙin abinci. To gaskiya ya kusan dukkanmu a wajen aiki mun fi son mu sayi abin ta saboda kai ma ka na yi ne kana lissafin abin da kake samu. Kuma ba ka son kashi da yawa, ka na son ka zama mutum mai tanadi.

App ɗin da nake amfani da shi don sakonni gaskiya ina amfani da, da Gmail app, ina amfani da WhatsApp app wanda ina amfani da su wurin tura sakonni wanda suna da sauƙi sosai, kamar WhatsApp app kowa ya sani. WhatsApp application ɗin suna da sauƙin tura sakonni cikin ƙanƙanin lokaci. Ko da MB baya kai da shi, zaka tura saƙo kuma zai je mutum zai gani kuma zai ji daɗi.

Gaskiya ƴaƴan itacen da na fi so, itacen da na fi so shine na fi son ƴaƴan itacen mangwaro. Gaskiya daga cikin itacen mangwaro ma ace irin mangwaron, mangwaron Bature wanda ke girman yake manya. To gaskiya ina son itacen nan sosai. Sai ƴaƴan itacen dabino shima gaskiya ina son itacen dabino sosai da sosai. Ina son ƴaƴan itacen dabino daga na ninka masa goma sai ka ce ƴaƴan itacen gwaiba sai cashew. To duka waɗannan ina sonsu gaskiya sosai.

Sabulun da nake amfani da shi na wanki ina amfani da wanda muke kira da, da Ava muke a kiran shi. To gaskiya na fi jin daɗin amfani da shi. In ban same shi ba ina sayan na Viva, na Omo Viva. To shi ma suna da sabulu. To gaskiya sabulun su ma yana da ƙamshi wurin wanki da kuma wajen wanka za ka ji shi yana sa daɗi. Akwai kuma wani Ice, shi ma wani sabulu ne wanda na kamfani suke yi. Shi ma in kai wanka za ka ji sanyi yana sanyaya jiki ka ji daɗi wajen wanka da shi. Gaskiya suna so ne sabulun da nake amfani da su.

Ina sauraron rediyo sosai kuma yanzu an samu ci gaba ma. In kana son ka ji BBC suna da application, duk safiya suna ɗaura suna ɗaura wannan rahotanni na labarai to za ka ji. Kuma kana son gidan Rediyo Najeriya Kaduna ne ko Alheri Rediyo namu na nan Zariya za ka kama ka ji a rediyo, wanda su wannan ba su da application amma dai su fac BBC sun riga sun yi nisa, irin su CNN da su Al Jazeera duk suna da application duk sun yi nisa wa'inan. To wa'innan dai ina sauraron su, ina sauraron kunna rediyo saboda shirye-shiryen namu nan na na gargajiya na karkara za ka ji du abubuwan da ake ciki da yanayin labiyan ƙasa da sauran su.

Eh, gaskiya ina tofa miyo na inda na san cewa ba zai cutar da wani ba. Saboda gaskiya ba kowa bane ke so yaga an tofar da miyo yaga miyo a ƙasa. Wani yana ganin miyo a ƙasa zai ji hankalin shi ya tashi to ai kaga ka dauki alhakin sa. To tofa miyo yana da kyau idan ka tofa ka sa ƙafan ka ka sa ƙasa karfe. Koh wurin da yake da interlock ne ko me ka samu dosbin, ka tofa inda ake zuba shara ka tofa miyo. Ka tofa miyo a hanya haka bai da daɗi gaskiya. Wani in ya gani sai ya ji hankalin shi ya tashi kaga ka cutar da shi.

Ina shirya ayuka ne ta bin tsarin yadda ita ce, da kuma samun waɗanda suka fi yin ƙwarewa a ayyukan. Misali ace, ina son in shirya aikin da zan gudanar da bincike a kan yawan mutanen da suke ba sa iya noman rani, ko mutanen da suke ba sa iya noma saboda irin ba su da arziki. To duk wannan ka ga zakan matakin da zai yi ka samu data ne? Ina za ka je ka samu labarai, ka samu labaran su, labaran waɗannan mutane, inda za ka ɗauko rahotanni daga gare su, ko kuma wani aiki ka san ka shirya a ofis, kana son ka gane yanzu a ofishin ku so nawa kuke fitar da kaya. Idan ka duba irin aiki yanda aka gudanar dole sai ka bi ta yanda ya dace ka bi, ko kuma ka samu wanda shi ya taɓa yin irin wannan aikin ya gaya maka yadda ake yi. To kowane irin ma ta aiki da irin matakin da ake yi mashi na a gane yanda za a yi shi.

Abin da nake siya daga kasuwa gaskiya tunda ina noma bana siyan abinci, sai dai in sha Allah yazo kwaya ce aso taliya wani shi bana ka gashi alkama ne siya an sarrafa shi a kampani. To ina siyan taliya, ina siyan man gyada, ina siyan manja, ina siyan magi, ina siyan gishiri a kasuwa. To duka waɗannan ina siyo su a kasuwa. Dangane da kuma abin da ya shafa dabbobi ina sai irin su shanu, akuya nakawo gida nakiwata. Idan sun ƙara kumari sun cika naga lokaci ina da buƙatan kuɗin ɗaukan gin siyar.

Ba na kunna kendir a gida saboda gaskiya kendir in kana kunna shi musamman ace saman ɗakin ka na da roba ne, zaka tarar da zafin yana kuma yana tara zafi a ɗaki. Gaskiya ba na kunna shi in ma ta kama muna buƙatar ɗumi ne, to gaskiya garwashi muke kawo ba kendir ba. Saboda mu gaskiya kendir a gun mu zai iya zamana cewa yaro ya taɓa shi ko yaje ya faɗi baka sani ba yaje ya haifar da gobara. To gaskiya nake kiyaye kendir sosai.

Na fi son launin shuɗi. Launin shuɗi nafi son shi saboda gaskiya launi ne mai kyau wanda kusan duka kayana yana da launin shuɗi sosai. Ina son launin sosai kuma ko matana na kan umarce ta da ɗinka hijabi launin shuɗi saboda yana mata kyau. Gaskiya, nafi son shuɗi. Shuɗi launi ne mai kyau wanda ko a lafiya yana ƙara ma ido kyau sosai da, yana ƙara ma ido lafiya.

Gaskiya ina share ƙura aƙallas, musamman yanzu lokacin sanyin nan ma da ana yin ƙura sosai. Ina sharewa su uku, so huɗu saboda ƙura in yayi yawa a wuri murya ke sa mutum. Musamman ace za ka ɗan kunna fanka ko za ka dan shi ka taka za ka gan ɗakin yi buɗuɓuɗu. Musamman ace ka buɗe taga wai to za ka ji ƙura ne sosai sosai ya shigo. To gaskiya shi sa sharan sai ya fi da mofin. Goge goge kenan da goge goge.

Abin da nake yi da farko lokacin na shiga ofis shine in je inda ake sa hannu in sa hannu alamun na zo. Daka nan sai in biya wurin abokan aiki mu gaggaisa, wane ina kwana, to daga nan ma za ka fahimci wani wani bai zo ba. Sai ka ce a to ina wane sai a ce maka to ita ba da lafiya ko matan shi ta haihu ko 'yan shi ba lafiya ko wani abu muka mance haka sai mu shiga ofishin oga mu kashe da shi. Daka nan sai mu shiga ofis. Muna zama kuma za a kawo maka jadawali a ciro ga abin da kake son ka yi, a ke son ka yi.

Abin da nake son canzawa a wajen aiki shine irin tsarin yanda muke guda da mika rahoto. Gaskiya, mikar hoton baya sauƙi. Daka ofishin wani zuwa ofishin wani ya dubi takarda ya kai awa shida bakwai bai duba ba. Gaskiya irin wannan shi nake fatan a ce Allah ya bani dama in samu wani shugabancin zan iya canza wannan tsarin. Tunda ana kawo ma takarda za ka yi aiki a kan ta, ka duba inda ita ce. Saboda buƙatu, in wani abu ne ma za a siya ko nawa ake buƙata ne ko wane taimako za a bani. Yayyaƴaye sa taimakon zuwa gare shi oga ya sa hannu a bamu takarda.

Ayyukan da suka fi mahimmanci da naki tsara su ne su nike fara yi farko. Aikin da ya fi mahimmanci shine nike fara yi farko saboda duk abun da aka ce muka na da mahimmanci za ka tarar da gaskiya yawanci galibi za ka gani yana da wahala. To tin kan ƙarfin ka ya ƙare ka shiga ofis abun da ke da mahimmanci shi za ka fara yi. Ba za ka tsaya ka ce za ka fara yin wasu ƙananun aiki ba. Mana mai mahimmanci za ka tsara a farko. Shine na farko shi za ka fara yi.

Kayan aikin da muke amfani da shi yahaɗa da kwamfuta, da firinta, da laptop, alƙalami na rubutu, takardar rubutu, kujera, teburi to da sauransu. Waɗannan su ne gaskiya masu muhimmanci, abin da muke amfani da su gaskiya wajen aiki.

Gaskiya na fi son miya mai zafi, saboda miya mai zafi yafi daɗi a abinci. Amma dai zafin baya da yawa toh yazan yana da ɗumi amma miya mai sanyi ai bai da daɗi. Sai ka ji nan da nan baka sha'awan cin abincin. Gaskiya ni nafi son inji miya da zafin ta rau yauwa toh sai ka ji daɗin cin abinci. Kaji abincin nama daɗi sosai toh gaskiya nafi son miya mai zafi akan mai sanyi.

Eh gaskiya bana cin citta a abinci. Na fi citta a kayan shayi saboda citta a abinci baya mun dadi. Yana sa abincin yamin yaji yaji. Akwai wanda dai suke ci amma ni gaskiya bana ci. Na fi son in za ayi citta a daka shi a sa shi a cikin kayan yaji ko kayan kunu. Yauwa sai kasha kaji dadi kadan ji yaji yaji musamman lokacin sanyin nan.

Eh ina cin salat, gaskiya ina cin shi. Ina cin salat gaskiya saboda ina son salat a abinci. Yana ƙara ma abinci daɗi. Kai ko dama abincin ace bai daɗe sosai ba aka sa salat zaga ya don ƙara ma abincin ƙawa da daraja. Abinci ko da ba fita da kyau ba idan an sa salat zakaga jama'a na sha'awan san suci saboda salat yana sa abinci yayi daɗi.

Ina rubuta rahoto aƙalla sau uku a rana. Da safe ina rubutawa, inazo farko wajen aiki, abin da na gani, abin da na samu da kuma yanda wuri yake. Da rana, ya nasaran da aka samu, wanda suka fita, wanda suke sayar da kaya, naw nawa suka samo nasara. Da yamma du wanda ake tunanin zai je sayar da kaya, ya gama ya dawo, to nawa ya samu. Shin an samu cigaba ko kuwa akwai matsala. To ina rubuta rahoto sau uku, safe, rana, yamma.

Togaskiya ina zuwa kasuwa ranar Talata an ce aukena. Gaskiya ina zuwa ko da a wurin aiki ina aiki nakan nemi izini in tafi. Asabar, Lahadi kai ina zuwa kasuwa shima. Sai kasuwar ranar Litinin wanda shima nakan gudu gudu na gama me nake a wajen aiki nakan in je tun da ba nisa daga wurin in je in gani, in kasa kayana, in sa wanda zai kula min da shi sannan na dawo cigaba na da abin da ake gudanarwa a wajen aiki.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ina sha musamman ruwan 'ya'yan itacen dalbejiya, ruwan 'ya'yan itacen mangwaro, ruwan 'ya'yan itacen,, gashin magarya, ruwan itacen kargu. Shima dukan su wa'inan duk ina shan su. Dukan 'ya'yan itace ne wanda in ka sha za su kara ma lafiya, za su kara ma garkuwa na jiki.

Eh gaskiya ina iya yin iyo amma wannan gaskiya da ne. Yanzu an girma, baza kaje kogi kana wani iyo da muke yara anyi wannan ka shiga kogi kai ta iyo kace kana wanka. Ko wani abu to yanzu gaskiya bana yi kuma ni ban ci ban yace shiga swimming pool in ce zan yi iyo gaskiya bana shiga. Na yi kawai na san na iya shi a da amma yanzu bana yi.

Eh ina shuka tsire a gida, ina shukawa musamman irin tsiran wanda bishiyoyin nan masu tsawo na kwalliyan fulawa haka. Nakan shuka su gefe gefe saboda suna ƙara ma gida ƙawa da kyau da kuma ado na gida. Lokacin wulanƙatar da su suna ma magani sai da mutum shi ne bai ma sani ba.

Eh, lab na mu gaskiya launine na kore. Koren launi ne shine irin lablen gidan mu gaskiya. Dukansu kore ne da ɗigo ɗigon filawa da ɗigo ɗigon kalan, kalan eh ruwan kwai to da kore da ɗigo ɗigon kalan ruwan kwai shine a jiki. To hakan ya sa ɗakin yayi kyau gaskiya sosai.

Eh ina miƙe jiki da safe. Gaskiya ina miƙe jiki da safe, idan na tashi da safe ina mimmiƙe jikina. Na mimmiƙe jikina na mommotsa gaɓoɓi na saboda ƙarin lafiya Kaɗan mommotsa jikinka yana da kyau, kuma zama ka fahimci inda ke, in kana, in wani wuri na ma ciwo, za ka fahimci cewa nan ka kwanta ba dai-dai ba ƙila yanama ciwo ko wani babu. To gaskiya miƙa jiki da safe yana da mahimmanci shima a lafiyance na ɗan Adam.

Eh gaskiya ina iya rera waƙa musamman ina wasa da yara na ko ina wasa da mata na haka nakan rera mata waƙa na ƙauna na soyayya nunamata cewa ina son ta tana jin daɗi tana farin ciki kuma tana son in yi saboda na iya rera waƙa za ta ji tana so in mata rera mata waƙa.